Yaya kake gaishewa? Yaya kake gaisar da mutane? Ko kuma yaya kake gaida mutane? Ba yaya kake gaishe wa mutane is totally wrong. Ba daidai ba ne. Cire mutum ya ce yaya kake gaida mutane ko kuma yaya kake gaishe da mutane. Ah gaisuwa, ah musamman ga addinin musulunci, ah ita ce "Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu." Ma'ana, ah kana mutum in ya ce ma "Assalamu alaikum" kaman mutum yana ma fatan "Alkhairi" ne. Ina maka fatan alheri. Kai kuma sai ka amsa ka ce "Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatu." To amma akwai gaisuwa kuma ta al'ada. Wannan ta Hausa wadda mutum zai gaishe ka da safe, da rana da kuma da daddare. Kaman da safe mutum zai ce "ina kwana?" Ah da rana mutum ya ce "ina wuni?" Da daddare shi ma mutum ya ce "ina wuni ko ina yini?" Yawwa. Wa'innan su ne gaisuwa yadda ni.